Yaya kake tafiya zuwa wurare? To ni gaskiya ina tafiya wurare akan mashin de, saboda indai tafiya zan yi a cikin gari to duk inda zan tafi akan mashin nake tafiya. Bana sauka na je na hau wani abu. Ko makaranta ne na fi jin daɗi na tafi a mashin. Bana son zuwa tafiya a bas ko taksi saboda shi idan a bas ne za ka ga dole sai ka jira a tasha. Ba wai lokacin da kake son ka tafi za ka tafi ba ka gane? Amma idan kuma a taksi ne shi kuma yana da tsada, yana da kashe kuɗi. To kuma ka san yanayin ƙasan na mu ba da koyaushe ba ne mutum yake samun kuɗin da yake bukata idan zai yi wani abu. To shiyasa na fi son na tafi a mashin tun da ina da babur. Shi kawai mai za ka zuba sai ka tafi duk inda kake so ka tafi gaskiya. To don haka tafiye-tafiye na dukkan ina yin su ne a mashin. Ko da gari zan bari indai ba gari ne mai masifan nisa ba, na fi so na tafi a mashin ɗi na, na zuba mai na tafi na dawo. Ya fi mun kwanciyar hankali. To babban inda ake samun matsala idan aka ce damina ne. Ka san shi mashin ruwa yana duka. Ka gane? Za ka kama hanya ruwa ya zane ka. To idan irin wannan ne kuma ka ga kana tafiya a mashin akwai iska ba za ka ce za ka buɗe laima ba, leman matarar ruwaa. To dan haka idan da damina ne duk tafiye-tafiyen ka dole ba za ka yi nisa da mashin sosai ba zuwa wurare. Dole ka hakura ka dinga hawa bas ɗin ko taksi ɗin. Ba wai dan ba ka so ba, a'a sai dan ya zaman maka dole. To haka ne. To idan da damina ne ina haƙuri in tafi da-- in tafi a taksi ko bas dan tun da ya zamar min dole. Saboda idan ka ce za ka buɗe laima akan mashin to kai ma ka san laiman iskan zai tafi. Ita kuma zai iya faɗad da kai akan mashin ɗin ma. To waɗannan su ne nau'in yadda nake tafiye-tafiye ɗina zuwa wurare gaskiya idan da damina ne. Idan kuma da ra, da rani ne ba damina ba to gaskiya ni babur ɗi na kawai nake zuba mai na hau duk inda zan tafi na tafi. Saboda ya fi min daɗi da kwanciyar hankali. Ni ban sama rayuwata sai na yi ƙarya ba gaskiya. Amma idan na sami mota, idan na sami kuɗi zan sayi mota. Saboda tafiye-tafiye ka ga da damina zai zama motan kanka ne ba bas ba, ba taksi ba. Kuma ko idan ka yi aure ma za ka iya ɗaukan matanka ka ga ku kama hanya akan mota. Misali har 'ya'ya idan kun samu za ku ɗauke su ku kama hanya ku tafi. Ba ku da matsalar komai. To shiyasa in Allah ya hore ya bamu kuɗi za mu hau mota ɗin. Saboda irin wannan tafiye-tafiyen duk ba matsala ba ne, ba abu ne da zai ga gara ba. Muna fata in sha Allahu za mu samu buɗi da sarari ya zamana mun samu daman yin tafiye-tafiye zuwa wuraren mu a mota ba mota namu na kanmu ba bas ba ba taksi ba. Amma fa ni ko na sai mota zan dinga hawa mashin ɗi na gaskiya saboda ni na riga na saba. Amma ban san irin kuɗin da zan samu ba. Shi mashin yanzu idan ka sa man dubu ɗaya ma sai ka yi yawo da shi sosai. Ka ga mota kuma ba zai yu kai yawo da man naira dubu ɗaya ba sosai ba.

Kana bada shawara a aiki? A to kana ba-- ina ba da shawara a aiki mana. Ai dole ma in kan, kana aiki ka dinga ba da shawara. Saboda idan ba ka ba da shawara ba, to idan wahala ya zo, ai duka tare za ku sha wahala a wurin aikin. Da aikin da za a yi ya shafe ka, ka gane? To dole ka dinga ba da shawara. Shi shawarar dama baya wuce in aiki ya zo ka tsaya ka kalle shi sai ka ga to ta wane siga ko ta wane hanya ne in aka yi za a fi samun mafita. Sai ka fito ka faɗi abin da tunaninka da ra'ayinka. Ka ce kai kana ganin aikin nan fa idan aka yi kaza to za a fi samun mafita, ka gane? To haka muke yi wurin samun nake ba da shawara saboda ai kaima za ka so a gama aiki da wuri saboda kaima ka cika bada abubunka da wuri. Saboda ba yanda za'a yi, kuna aiki a wuri ɗaya ka ce wa za a yi wani abu in aka samu matsala ba zai shafe ka ba, ba zai yiwu ba. Dole wannan matsalan ya shafe ka. To don haka in har kana da shawarar da za ka ba ni dole ka ba ni. Kawai shi abun idan ka tabbatar da cewa in ka ba da shawara ba za a yi aiki da shawaranka ba ko ba za a yi amfani da shawaranka ba, to wannan shine dalilin kawai da zai saka ki ba da shawara a aiki. Amma in dai ba haka ba, za ka ba da shawara mana, haba. Zaka bada shawara a aiki ayi a wuce wuri, ko ba haka bane? saboda kada wani a samu matsala ko mishkila a aiki. Dan haka ina bada shawara a aiki, sosai ma kuwa, ai gara ka bada shawara ati aikin ma a gama ba wai a zo a samu matsala ba. Saboda amma in an samu matsala, kai ma za ka ɓata ma kanka lokaci kuma kai ma abunsa ya shafe ka. Wahalan sai ya shafe ka. Don haka ina ba da shawara a aiki sosai sosai ma gaske. Kuma ka ga daɗin ta'yamanci a wurin aiki za ka ga duka ana aiki tare ba wai mun ba ma son juna ba. To don haka za ka ga duka akwai girmama juna da mitin ta juna. Don haka in haka ka ba da shawarar za a ɗauka. Ana ɗauka wallahi. Wallahi ana ɗaukar shawara ba wai ba'a ɗauka- ba a ɗauka ba. Don haka ina ba da shawarar matuƙa sosai ma kuwa a wurin aiki sosson gaske. Dan ni abu ko da ma ba da ɓarayina bane ina ba da shawara kuma ina aiki.